Menene kake jin soro? Ina jin soron Faduwa wato a Turance yakan ce Filio Fio Filio, da kuma ina jin soron Karɓi Masayi.

Yaya kake kare kanku daga sauro? Nakan sa maganin sauro a cikin daki da kuma wani lokaci ni kan sa fanka. Idan sauro sun yawa don iskan fanka ya kan busa su. Da kuma na kan yi amfani ta da net na da gida domin sauro.

Kana ba da shawara a aiki? Eh, nakan karɓi shawara kuma nakan ba da shawara. Nakan ba da shawara musamman ga yaran makarantu na domin ni nake aiki a makaranta ne.

Yaya kake neman izinin hutu? Nakan rubuta ma shugabannin wurin aikinmu. Amma kamin in rubuta masu, nakan yi duka aikin da ya kamata na yi kamin in je in nema izini. Don haka idan haka akwai aiki wanda yana nan, wanda ban yi ba, wanda ya kuma yana da mahimmanci to ba za a ba ni izini ba. To kamin in karba izini, nakan je in kamala duka aikin nan kamin in nema izini. To da wannan a kan ba ni izini da sauri.

Wane irin yanayi ka ke fi so? Yanayi da na fi so shine yanayi rani lokacin amatan wato lokacin Disamba wanda abubuwa yakan faru kamar bukukuwa da kuma aura aura wanda ke faruwa a lokacin Disamba to wannan yanayi na son. Abubuwan da ke faruwa a lokacin.

Wanne gidan abinci ka ke fi so? Bana so ko wanne domin ni ba mai son cin abinci, a gidan abinci bane. Idan na ci abinci a gidan abinci to ya zama mun dole ne, bani da wani abin da zan yi shiyasa. Amma ba haka ba gaskiya ni ba mai son ci abinci a gidan abinci ba. Don haka bana cin abinci, sosai a gidan abinci sai wannan lokaci ne ƙima.

Kana fi son fensir ko alkalami? So na de amfani so dabam dabam. Fensir yana de amfani sa dabam, alkalami yana de amfani sa dabam. Don haka idan yana bukata in yi amfani da fensir to na kan yi amfani da fensir, idan yana bukata in yi amfani da alkalami to na kan yi amfani da alkalami.

Kana yin bacci da rana? Eh nakan yi bacci da rana musamman a ƙarshen mako. Idan mako ya kai to nakan yi bacci da rana domin bana tafiyan aiki. Kuma lokacin da nake hutu nakan yi bacci da rana. Amma lokacin aiki bana iya bacci da rana. To shi ya sa na ce wani lokaci.

Kana fi son hawan matakala ko lift? Idan zan hawa gida ko daki wanda akwai matakala da kuma lift, zan ɗauki lift domin lift yakan kai ni inda nake je da wuri. Amma idan na yi amfani da matakala ba zan kai da wuri ba domin haka na fi son lift fiye da matakala.

So nawa kuke yin taro a mako? Mukan yi taro a mako so ɗaya, amma wani lokaci idan akwai abun da ya kamata mu sasanta, to munkan yi taro so biyu a mako wani lokaci ma so uku domin mu sasanta waɗannan abubuwa.

So nawa kake kallon madubi? Gaskiya bana kirgawa. Wani lokaci nakan kallo madubi so ɗaya a rana, wani lokaci nakan kallo so biyu, akwai lokaci ma bazan kalla madubi ba, har ma a wata bazan kalla madubi ba ko so ɗaya. To, abun kenan.

Kana raba wurin da kake a yanar gizo? Eh nakan raba wurin da nike, don wani lokaci akwai idan ina wani abu, akwai wani abun da kuma wanda zan so in yi. Wani lokaci nakan raba har kashi uku ma, ina yin wannan, ina yin wancan, ina yin wancan, domin in yi abubuwa a lokaci ɗaya. Da lilin ke nan.

Mene ne kayan ciye-ciye da ka fi so? Akwai kayan ciye-ciye da yawa wanda na fi so. Kayan ciye-ciye daga kayan gwari da kuma ƙwayoyi kaman gyada da kuma aya da kuma dabino da kuma na kan ci kayan gwari kaman lemu da kuma fiya da sauransu.

Yaushe kake kwana kullum? Ba ni da lokacin da nake kwana kullum. Don haka, wani lokaci nakan je barci a karfe tara, wani lokaci nakan je barci a karfe goma, wani lokaci nakan je barci a karfe sha ɗaya, wani lokaci har sha biyu ma. Idan akwai abin da nake yi wanda zai dauke ni har wannan lokacin to nakan je barci da latti. Wani lokaci kuma nakan.

Kana shan madara? Eh, ina shan madara. Nakan dama madara da kofi in ci da biredi. Nakan kuma dama madara da kunu domin in sha. Nakan kuma dama madara da abu akamu domin mu sha. To yanda ni ke shan madara na kenan.

Kana kallon inuwarka? Eh nakan kallon inuwarna, don idan ina tafiya, inuwarna yana nan kusa da ni. Dole ne in gan inuwana. Ina kallon inuwana ba da wani dalili ba. Nakan kalle shi kawai idan ina tafiya domin yana nan kusa da ni. Dalili ke nan nake gan inuwana amma ba wai akwai wani kwakwaran dalili, dalilai wanda na ke kallon inuwana ba don wannan dalili.

Wadanne apps kake amfani da su da yawa? Akwai apps da nake amfani da su da yawa kamar Facebook app da kuma X wato wanda ake kira Twitter da kuma Telegram da kuma a wane ne kuma WhatsApp to ina amfani da waɗannan da yawa.